Wane 'ya'yan itace kake fi so? Wato 'ya'yan itace suna da daɗi kuma suna da matuƙar amfani. Shi wanda nafi so na shi shine lemo. Lemo za ka same shi a ko ina kuma za ka same shi da arha. Sannan yana magunguna da yawa a jiki. Lemo ne za ka ga duk wani mai siyar da kayan fruits kayan itace za ka ga yana sayar da shi koma yayana. Sannan kuma bare shi yana da sauƙi. Sannan ba 'ya'yan itace da za ka sha ɓane ya zubanma da mutanci a idon jama'a ba ko ya zubamma da mutunci ko ƙima idon mutane ba. Zakaga abu ne mai tsabta wanda kowa ma yana iya shan shi ba tare da damuwa ba.

Mene ne abun da kake tunawa daga yaro? Wato, sanda nike yaro akwai alamari dayawa wand nike tunawa, kamar yanda muke wasa idan dare yayi, kowa zai fito, iyaye na ihu kowa ya dawo gida amma mun ƙi komawa gida. Akwai wasa irin oji oji o, ukalambo, wanda na kama nama na ne naman ƙura, which wanda muke yi. Sannan akwai wasa irin wanda akece ma "Ohu radio, biyu radio, ohu radio" kekereke. Sannan akwai wani wasa da za kaga mata nayi ko maza, wanda ake yi kan ƙasa, ƙasa ƙaf ayi gida. Iyaye sai su neme mu mu ƙi komawa. To wannan yana cikin abubuwan da nake tunawa ina yaro. Na biyu abinda na tina ina yaro shine, yanda mu ke zuwa makaranta mu ta kuka mu ba za mu tafi ba sai kaga a gida anbj an damu, sabida zuwa makaranta na da amfani. Amma yau gashi duk mun girma, yanzu mun gane cewa wannan makarantar abu mai amfani ne wanda ya kamata mutum yayi. Da Allah yake, Allah yakiyaye dai, mun yi makarantar nan da bamu yi ba, da yanzun sai muyi a nasaman irin abubuwan da muka yi. Don haka alamarin nan da yawa sosai waɗanda da yaron na tuna. Sannan muna yara kuma, haka zamu tsallaka titi da gudu, muna cewa "aku na ran a gidan, aku na ran a gidan". Wannan wanda sabon mu yanzu munzo gida. To amma yau Alhamdulillah Allah ya sa bamu mutu ba da mun mutu da shikenan mun zama abin banza. Sannan na uku zan baku labari kar in cika ku dq surutu labari ya ƙare yau, shine a mun yara da sassafe cikin azumi, wanda kowa na neman hutu, zamu tashi mu tafi fillin ƙwallo da sassafe. Kaman mai azumi. To amma yau dai gaskiya, duk ba zamu iya ba sabida alamarun, a ya wuce tunanin, a mai hankali, a mara hankali. Yanzu mai hankali ba zai wani nan tunanin ba.

Menene lambar ku mai albarka? Wato lamba mai albarka wannan yana faruwa ne acikin matanenku a irin turawa da yahudawan gabas. Amma kaman mu nan mu matane ne masu addini wanda lamaba bata canja wani albarka kuma bata soya tunanin mutum. Za kaga kune za kaji mutum yace Libra ko menene ko menene itace lambarshi mai albarka ko wata mai albarka. Sannan kaji lamba kaza shine lamba mai albarka. A gurinmu dai gaskiya, albarka tana zuwane asan daka dage kayi aiki sannan kuma ka roƙi Allah ya baka nasara. Ba ruwanmu da wani lamba ko wani sauye-sauye, na tunani wanda bashi ba. In muna son albarka zuwa muke muyi alwala, muyi wanka a muyi sallah.

Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? Gina dangantaka da kasuwanci a zamanin yanzu yana da wahala kuma yana da sauƙi. Abunda yasa nace yanada wahala shine, za ka ga mutum zai ɓata marai kuma ya so shi yanda yake kasuwancin haka za ka yi ko da nashi ba daidai ba. To amma abin da ya sa nace da sauƙi shine yanzu an samu yanar gizo. Wanda za ka iya ma abokanin kasuwancin ka message ka tura musu hotuna abin da suke so ka yi bincike a kan kayan da ka siyo musu me kyau ne ko mara kyau. Sannan in akwai wani matsala ka gaya musu wanda, a suka siya ma da kayan, wanda suka siya ma da kayan ka gaya musu kayan bai da kyau. Sannan ka iya tura musu a canza a lokaci ba tare da ba ta lokaci ba ko wani ayaniya ba. To ka ga shi gina dangantakan yana da sauƙi a wannan lokacin. To yanda nake yi in inganta dangantaka na shine sai in samu in kira su akan lokaci. Sannan in an samu material mai kyau, zan kira a gaya musu ga material mai kyau idan suna so. Wannan shine zai sa kaga customer yardanu yana gani shi abu da ke tunani da ka yi a aka ta yi kuma dangantaka kusar da ta yi ƙarfi ta yi kyau.

Yaya kuke sadarwa a gurin aiki? Wato sadarwa a gurin aikin mu abu biyu muke amfani da shi. Muna amfani da rediyo wanda wato yake ce ma walkie talkie, sannan muna amfani da waya. Walkie talkie da shi muke, ah, sadarwa na gaggawa inda za ka ga za ka ma kowa magana sabida a ya samu a yi gyara aiki a cigaba da shi da kyau. To shi sadarwar nan da ka ke gani bai da wuya, amma dai akwai wanda bai saba amfani da kayan aikin ba. Sai ga abin kaman wani uwa duniya ne. To sadarwa a gurin aiki muna yin shi kowane lokaci kuma kowane lokaci ana yin su.

Wane lokaci, wane lokaci na shekara kake fi so? Wato lokacin shekara da nafi so shine dai sanda ƙarshen shekara yazo, saboda wannan lokutan zaka ga kowa na ta idindinu na bikunkunan ƙarshen shekara. Lokacin ne zaka ga kamfanoni suna ba ma'aikatan su abubuwa. Lokacin ne zaka ga mutane suna lissafin riban da suka ci a shekara. To wannan lokacin kuma irin matasa masu neman aiki suke shirye-shirye na a fara aiki ko wani abu makamancin haka.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Wato ranar da ya fi kyau a mako ni a waje na, ita ce ranar Juma'a. Wanda zagaka kowa yaje yayi abin da yake so, kowa yaje masallaci idan an dawo a zo a huta kuma a zo a gai da ƴan uwa. Bayan ita kuma sai ƙaddara ranar lahadi wanda mutane da dama sukan zuwa su huta daga aiki saboda a samu sati na gaba, a samu a je a yi aiki, a yi aiki tuƙuru, aiki mai kyau.